A unguwar mu akwai wurin sayar da abinci da mutane da yawa ke zuwa. Ana sayar da shinkafa, tuwo da wake tare da miya iri-iri. Abinci yana da daɗi kuma ana kiyaye tsabta wajen shiryawa da sayarwa. Farashinsa ma yana da sauki. Saboda haka mutane da yawa suna zuwa su ci ko su saya su tafi gida.

A gurin aiki, na kan cin abinci a ɗakin cin abinci idan akwai, ko kuma a wani wuri mai tsabta da aka tanada domin ma'aikata su ci abinci. Ina tabbatar da cewa na wanke hannuwa na kafin inci abinci sannan na kan cin abinci a nassuwa kafin in koma bakin aiki. Wannan yana taimaka mini samun ƙarfi da ci gaba da aikina yadda ya kamata.

Nakan tashi da misalin karfe shida na safe a mafi yawan kwanaki. Bayan na tashi nakan yi addu'a, na shirya kaya na sannan na ci karin kumallo idan lokaci ya bani dama. Daga nan sai na tafi aiki ko makaranta. Tashi da wuri yana taimaka mini in fara ranar cikin tsari da kuzari.

Rayuwa tayau da kullum, ta bambanta da lokacin ƙuruciyata. A yanzu inada hankalin aiki da sauran nauyin rayuwa, don haka ina sara lokaci sosai. Amma a lokacin ƙuruciyata, mafi yawan lokaci yana tafiya ne wajen wasa, karatu da zama tareda abokai.

Ina son ciyar da hutu a wuri mai nasuwa da kwanciyar hankali. Zai iya zama a gida tare da iyali ko kuma a wani wuri na shakatawa. A lokacin hutu, nakan huta, na karanta littafi ko na yi ira da abokai. Hakan yana taimaka mini in samu sabon ƙarfi da guzari domin cigaba da ayyuka na.

Lokaci mai tsanani da na taɓa shiga, shine lokacin da wani yaro ya ture ni daga kan kujera a sama, na fado kasa kuma na murkushe an nuna. Lokacin yana da tsanani sosai don na ji ciwo sosai kuma an ka kai ni asibiti ina kuma jin tsoro a asibiti.

A ganina lokaci ya fi daraja. Dalili kuwa shine idan lokaci ya wuce ba za a iya dawo da shi ba amma kuɗi ana iya sake samunsu ta hanyar aiki da ƙoƙari. Saboda haka yana da mahimmanci mutum ya yi amfani da lokacinsa cikin hikima wajen aiki, karatu da abubuwan da za su amfani rayuwarsa.

Eh, na taɓa hawa jirgin ƙasa kuma na ji daɗin tafiyar. Jirgin ƙasa yana da sauƙi kuma yana ba fasinjoji damar tafiya cikin kwanciyar hankali. Idan ban taɓa hawa ba, zan so in gwada saboda ina jin yana da ban sha'awa kuma hanya ce mai kyau tafi yin tafiya. Ina ganin hawa jirgin ƙasa wata ƙwarewa ce mai daɗi, tafi mota kuma sauri.

Unguwar mu tana da kyau kuma tana da zaman lafiya. Akwai makarantu, kasuwanni, masallatai da coci da kuma cibiyoyin lafiya. Mutane suna zaune cikin hadin kai kuma suna taimakon juna idan akwai bukata. Haka kuma ana kokarin kiyaye tsaftar muhalli domin unguwar ta kasance cikin tsafta da kwanciyar hankali.

Nakan taimakawa mutane ta hanyoyi daban-daban. Idan wani yana buƙatar shawara ko taimako, nakan yi iya ƙoƙari na in taimaka masa. Haka kuma ina taimakawa iyali, abokai, da maƙwabta idan suna cikin buƙata. Ina ganin taimakon juna yana ƙara haɗin kai da ƙauna a tsakanin mutane kuma yana sa al'umma ta ci gaba.

Idan zan saya abu a kasuwa, nakan fara tambayar farashi sannan in kwatanta shi da na wasu masu sayarwa. Idan farashin ya yi tsada, nakan yi ciniki cikin ladabi da girmawa. Ina kuma duba ingancin kayan kafin in saya. Wannan yana taimaka mini in samu kaya masu kyau a farashi mai sauƙi.

Garinmu na asali yana da mahimmanci sosai a gare mu dan ya fi ko ina a duniya zaman lafiya. Dan duk ta yaya mutum ya je, dole sai ya dawo gida, ya dawo garinsu. Garinmu na asali ya fi mun kwanciyar hankali, yafi mun zaman lafiya.

A lokacin da idan zaka ji waƙa ko kuma za ka kalli fina-finai, sai ka je ka siyo DVD cassette. Amma yanzu komai yayi sauki. Don kawai kana iya zuwa online za ka samu waƙoƙi masu da yawa kuma da fina-finai ma masu yawa. Duk wanda kake so za ka samu a sauki a daidai cikin gidanka ba sai ka fita ba. Yanzu yafi sauƙin samu fiye da na da.

Akwai wani lokaci da dole ne na saurara wajen kashe kuɗi. Saboda ina da wasu manyan bukata a lokacin, na daina sayan abubuwan da ba sa da mahimmanci kuma na riƙe rubuta duk abin da nake kashewa. Haka kuma name da ankali wajen ajiye domin in cimma buri. Wannan ya koya mini mahimmancin tsara kasafin kuɗi da amfani da kuɗin cikin hikima.

A kasuwa, nakan sayi kayan abinci kamar shinkafa, wake, taliya, kayan lambu da nama. kAka kuma nakan sayi kayan amfani na yau da kullum kamar sabulu, man girki, da kayan tsafta. Kafin in saya, nakan duba ingancin kayan da kuma farashi domin in tabbatar na yi sayayya mai kyau.

Ina kallon masu barkwanci a intanet domin nishaɗi da rage gajiya. Wasu suna yin bagwaje game da rayuwa yau da kullun, yayin da wasu ke yin gareji bidiyo masu ban dariya. Ina son barkwanci da baya cin mutuncin kowa kuma yake ɗauke da darasi, irin waɗanda bidiyo suna samun mutum yayi dariya tare da samun nishaɗi.

Bagogi na bakake ne, ina son wannan launi saboda yana da sauƙin adawa da sauran tufafi kuma baya nuna datti da sauri. Haka kuma, bakin launi yana da kyau kuma yana daɗi yana bayyana cikin sari. Shi ya sa na fi son bagogi masu launi baki.

Eh ina iya ba da bakunci ga daya wani dalili ya cewa malamin sa malan na manta littafi na a gida se malamin ya ce, "to, ka je ka daukau shi." Dalilin ya ce, "amma makaranta fa tayi nisa da gida." Sai kowa ya yi dariya. Bakunci yana sa mutane su yi farin ciki kuma yana rage damuwa.